Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Gaskiya ne kwamfuta ta ba wani shirye-shiryen ta da nake sabuntawa. Eh bana wani sabunta shirye-shirye, sai dai in hakan ta buƙata ko kuma lokacin da na saba ta da yanar gizo-gizo sai ya zamto, ta sabunta mun ba tare da izini ba.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To ayyuka dai suna da yawa. Na farko akwai aikace-aikacen gida, sannan akwai aikace-aikace na wajen aiki, sannan akwai aikace-aikacen al'umma. Kuma kowane aiki ne wanda yake buƙatar an tabbatar da ingancinsa. Tabbas, kowane aiki ne da ke buƙata da a tabbatar da me da ingancinsa kamar yadda na faɗa a baya. Haka ne.